Eh ƙwarai ina son cin abincin titi saboda wasu lokutan wani abun ba za ka same shi ba sai a titin. Amma so da dama idan ka shigo cikin lungu cikin gida wani abun babu shi a cikin gida dole sai dai a titin. Kuma Alhamdulillah kuma da daɗi sin iya suna gyara shi daidai gwargwado. Duk da wasu za ka ga basa iya tsabtace abincin nasu yadda ya kamata. Wani zai dafa abincin yana siyarwa mutane amma ba zai iya rufewa ta yadda ƙura ko wani ƙasa ko dauɗa da zata zo ta fada akan abincin wani baya iya rufewa kawai zai bar abincin ne a haka. To gaskiya ni irin waɗannan abincin ko na gani ina so gaskiya bana iya siya dalili shine don ko don in kare lafiyata. Ya sa bazan iya cin abincin da yake a buɗe ba kuma irin abincin titi gaskiya. Kuma duk da haka idan naga abinci a titi ina so nakan siya a samun a leda. Idan akwai wani guri da zan iya zama in fake in ci so zan zauna. In kuma babu to zan to da shi ne har gida domin in samu in ci cikin kwanciyar hankali cikin natsuwa. Amma so da dama wasu za ka gama su siya abun a titi kuma su dinga yawo da shi lungu lungu suna ci layi layi. Za ka ga sun tafi suna cin abincin wanda ka ga kuma ba daidai ba ne ba gaskiya. Amma muddan aka ce za ka siya ka samu guri keɓantacce ka zauna ka ci yafi hasali ma kuma za ka ga cin abinci a hanya ma ba daidai ba ne. Kwaro wanda yake dauke da ƙwayar cuta zai iya zuwa ya hau kai ya ɓata maka abincin naka sannan ya sa maka ciwon da kai kanka sai ka sha wuya wajen jinyarsa. Amma idan ka samu guri ka tsaya ka siya aka saka maka a leda ka tahu da shi gida ka ga ka ƙaurace wa duk waɗannan ƙwarika da ƙudaje waɗanda suke dauke da ƙwayar cuta. Duk ka yi maganinsu ka wuce gurin ka wuce lissafinsu.

Eto, a kullum mukan share gida sau biyu. Sakamakon da safe zamu fita aiki, sai kuma yamma idan mun dawo zamu ƙara sharewa. Saboda aiki baya bamu damar da zamu share sau uku a rana. Amma ko da yaushe muna ƙoƙari mu share da safe idan mun dawo ma, da yamma sai mu share. So wannan shine hanyoyin da muke bi wajen tsaftace gidanmu. To amma aƙalla, tsafta tana da matuƙar muhimmanci. Kar kabar guri ko wance muhallinka kaca-kaca. Mu dinga ƙoƙari muna tsaftace mahallinmu. Tasigar da ya dace ta yadda muke ganin shine zai fi mana sauƙi kuma kar mu wahalar da kanmu yauwa. Amma muddin zaka dinga barin gida da datti, to baƙi ma idan kai baza su ga kyawun mahallinka ba. Kawai za su dinga ganinka ne a ƙazami. Amma muddin zaka share gida akai akai, zai zauna cikin tsafta, zai zauna cikin kyansa. Ba zai zamo ya lalace ba ko ƙwarika su sami gurin fakewa a gidanka ba. Duk in kana gyarawa, wannan ba za ta dinga faruwa ba.

Aƙalla ina da takalma guda uku. Kuma ina jin daɗin amfani da su. Sakamakon ni mutum ne mai ƙaramin ƙarfi. Ba na da damar da zan iya siyan takalma da yawa akai akai. Amma duk ciki na fi ƙaunar ɗaya, wanda shi ne ya kasance ba shi da nauyi, yana da daɗin sawa so shi sa na zaɓi ko da yaushe in dingasa shi. Sannan sauran biyun ma ina jin daɗin amfani da su saboda suna da matuƙar daɗin sawa gasu da ƙwari. Da ma an ce sayan nagari mai da kuɗi gida. Saboda duk abun da za ka siya musamman takalmin da za ka dinga ɗora masa nauyinka a kansa to yana da kyau ka sayi mai ƙwari mai inganci. Amma muddin ka sayi abun da zuwa wata biyu uku ya lalace ko kuma da ruwa ya ɗan haukansa shi ke nan a ce ya lalace to ka ga kwata kwata baka yi dacan takalmi ba ke nan. Amma duk abun da za ka siya ka bi quality, ka bi inganci ba wai ƙyale ƙyale ba. Shi ƙyale ƙyale aikin banza ne. Muddin babu cikakkiyar biyan buƙata to ka ga aikin banza ne ke nan. Amma matuƙar ka samu ka sayi takalmi aƙalla guda biyar ko uku masu kyau. Za ka yi ta canjawa ba tare da ka shiga wata damuwa ba. Amma muddin ya zama na a ce takalmin ma ba ka da shi ko kuma sai za ka fita za ka je wurin wani, wani abokinka ya ara maka to ba na tunanin haka wai hikima ce. Amma ya zama na a ce komai naka ne to ina ganin tabbas za ka fi jin daɗin rayuwarka ma baki ɗaya. Babu zubewar mutunci amma idan takalmin naka shi ke nan kuma a ko da yaushe dai in har za ka yi aiki tuƙuru to za ka iya siyan takalma fiye da ma biyar har fiye da goma ma za ka iya siya. Kuma an ce sayan nagari mai da kuɗi gida. Takalma na guda uku ne.

A'a, ba na shan magani kullum. Tun da ya kasance ni lafiya lauƙal nake. Amma da dai ba ni da lafiya ne, so zan kasance ina shan magani kullum. Kuma magani ai na mara lafiya ne. Amma matuƙar za a ce lafiyar ka ƙalau kuma kullum kana ɗaukar magani kana sha, ai za ka jefa kanka da lafiyarka da hankalinka cikin matsala ke nan. Shi magani na mara lafiya ne. Amma sai dai, idan kuma ba ni da lafiya, ina shan magani dai dai da yadda likita ya ƙa'i, ya ƙa'ije mun in sha. Ba zai yiwu a ce na sha fiye da kima ba. Duk adadin da zan sha, zan sha shi ne bisa yadda likita ya tsara mun na sha. Kuma ai ba zai yu a ce ma ba ka da, ba ka da lafiya sannan ka ƙi shan magani, sannan kuma kana da lafiya ka sha magani. Abun da aka fi so shi ne ka sha magani idan ba ka da lafiya. Haka ne. Idan ya zama ba ni da lafiya tu kullum zan sha magani kuma ba tare da na yi wasa ba. Saboda matsalar da muke fuskanta a wannan zamanin shi ne yawan shan magani da ake ba bisa ƙa'ida ba yana jefa mutane cikin tashin hankali da musiba iri iri. Wani lafiyarsa lau zai je ya siyo maganin da shi kansa ya san idan ya sha ya jefa kansa cikin matsala, zai kasance cikin maye hankalinsa zai gushi, ya je ya aikata abun da sai ya yi dana sa ni ma daga ƙarshe. Amma me, idan ka tsare lafiyarka to kai ma ka zauna lafiya. Amma muddin ka ce ba za ka tsare lafiyarka ta hanyar ƙaurace wa shan magunguna waɗanda ba likita ne ya tsara maka ka sha su ba tou kai ma ka san ka jefa kanka cikin cakwakiyar rayuwa. Ai bai kamata a ce a sha magani kullum ba. Matuƙar kana da lafiya. Amma idan ba ka da lafiya kam, za ka iya shan magunguna, ba ma magani ba. Za ka sha magunguna tun da wataƙila ciwon da yake damunka, mai bi za a iya cewa zazzabi da ciwon kai da mura. So dole magunguna za a ce tun da cutar takasu gida uku. Amma tabbas shan magani ba tare da ba ka da lafiya ba kuskure ne. Idan kuma lafiyarka ƙalau tu bai kamata ka sha magani ba. Amma idan ba ka da lafiya ne wannan kam, za ka iya sha iya yadda likita ya tsara maka. Shi ma banda, oh banda sha ba bisa ƙa'ida ba.

Na fi son fensir saboda shine zan yi rubutu idan na yi kuskure na gyara. Wanda ya kasance idan alƙalami ne, idan ka yi kuskure, sai dai ka soke wataƙila takardar rubutun naka ya zama na ta lalace. Kuma idan ba ka da wata a kusa, ka ga an shiga matsala kenan. Wataƙila wani muhimmin abu ne kake rubutawa wanda ba ka so ka manta shi. Amma fensir a ko da yaushe akwai magogin rubutu idan an yi kuskure a maƙale da shi. Wanda da zarar ka yi kuskure za ka sa ka goge sannan ka canja wani. Musamman idan abu ne wanda kake son da wurwuri kar ya wuce ka bari ka rubuta shi. To in haka ne fensir ni ne shine zaɓi na gaskiya.

Idan matsala ta taso a aiki, nakan shawarci na gaba dani saboda bai dace a ce nayi abun da kaba musamman idan ba nine shugaba a wannan rukuni ba. Ya zama dole na tsaya na tabbatar da aikin ya tafi daidai, tunda a ko da yaushe matsala dai matsala ce. Amma muddin zaka gano matsala a aiki kuma kana son magance ta sannan ba kai ne shugaba a wannan rukunin ba ko kuma baki ɗaya wajen aikin naku kaje ka magance matsalar kuma a zo a samu matsala to shugaba zai iya ɗora nauyin wannan matsalar a kan ka. A zo ayi maka faɗa ko a rage ma matsayi ko a kore ka ma idan abun ya zamo ya ɓaci da yawa.

Ina taimakon mutane ta hanyar da Allah ya ba ni iko. Misali, idan ina tafiya na ga wani yana neman taimako, in har ina da damar da zan taimaka masa ba tare da na takura ba to zan taimaka masa. Ko da kuwa ya zama na zan iya takura ɗin to zan yi ƙoƙari in ciri wani abu, wani adadi da naga zan iya taimaka masa da shi sai na ba shi. Saboda taimako yana bibiyar mutum. Duk wanda ka jiƙansa Allah zai jiƙanka. Amma idan ya zama na son kanka ya fi yawa, kai ma wata rana za ka iya shiga halin damuwa ka nemi taimako. Sanadiyar wancan rashin son taimakawar da ba kayi kaima aƙi taimaka maka. Amma in har zai zama na kana da zuciyar taimako to babu yadda za, ayi kaima ka wulaƙanta. Taimako yana da matuƙar muhimmanci a cikin rayuwar ɗan adam. Hasali ma ba don taimako da ake wa juna ba, da wataƙila wata rana za'a wayi gari babu waɗanda ma suka samu suka zama wani abu a rayuwar gaba ɗaya. Amma matuƙar ana iya samun taimakekeniya a tsakani, so za ka ga na ƙasa ya dawo sama. Shi ma wanda yake a saman tunfarko zai ƙara yin sama. Sakamako wannan alƙawarin Allah ne. In har ka taimaki wani to shi ma zai taimake ka. Sannan Allah ya ce tashi in taimake ka, ka motsa. Ba ma mu a tsakanin mu mutane ba. Allah da kansa wanda ya halacce mu ya ce mu tashi. Zai taimake mu. Ma'ana ka samu wani abu ka ɗan dinga yi Allah sai ya saka maka albarka a cikin wannan abun naka da ka ke yi. To, ni dai hanyar da nake bin in taimaki mutane ko da abinci ne. Ko in ci abinci in rage wa wani na taimaka masa. Ko in saya masa ruwa na taimaka masa. To kai ma za ka iya kwaikwayo. Ya zama na kana iya taimakawa wani. Ba lallai sai kuɗi ba. Za ka iya siyan ruwa ka ba mutum. Za ka iya siyan ruwa ka ba mutum. Za ka iya siyan alawa ka ba mutum. Za ka iya siyan abinci ka ba mutum. Ta wata sigar ma sadaka ce. Kuma za ka samu ladan sadaka. Kyautatawa ce za ka samu ladan wannan. Amma muddin ya zama na a ce ba'a taimakon juna ko kuma kai ɗin da kake da dama ba ka taimakawa mutane akwai problem ko in ce akwai matsala. Akwai matsala. Ya zama dole ma mutum ya dinga taimakawa ɗan'uwansa ko kuma ka dinga taimakawa kanka da kanka kai kanka. Ba laifi ba ne. Akwai abubuwan da za ka san cewa eh kana aikatawa ba daidai ba ne. Amma idan ka daina, ka rabu da wannan ɗabi, ar, ka taimakawa kanka. To balle kuma ka ga wani a wahala kana da damar taimaka masa ka ce kai ba za ka taimaka masa ba. Ba'a buƙatar wannan azamantakewar rayuwa ma. Taimako sadaka ne. Taimako tausayi ne. Taimako girmama kanka ne da kanka. Taimako ɗaga darajarka ne da kanka. Taimako taimakawa wani ne. Shi taimako ɗaga darajar na ƙasa ne ya zama babba. Shi taimako yakan kai ka ga nasara a wurin da ba ka taɓa tunani ba.

Na fi son naman kaza. A so samu na, na fi son kullum ya zama na ina cin naman kaza. Idan ba naman kaza ba, ya zama na a kullum in samu naman rago ko naman saniya na ci ko naman sa. Ni kusan duk wani nau'in nama ma ina son shi ko naman kifi duk ina son su. Ai shi nama inganta lafiya yake yi. Nama yakan sa cin sa ya sa ma farin ciki. Shi nama yakan inganta kazar kazar ɗinka. Shi nama yakan inganta lafiyar jikinka. Nama yana gina lafiyar jikin ɗan adam sannan yana gina kan jikin ɗan adam ɗungurungum gaba ɗaya. A rayuwa ma idan ya zama na ba ka cin nama to ai akwai matsala. Wasu ma sukan ce "sai ka zama kamar maye ace kai ba ka cin nama?" Sannan kuma zai iya zama in kai wa mutum baki ya kama shi "wai fa ni ma bani da tabbas" haka ake cewa. Amma tabbas ina matuƙar son nama. Nama kuma abin so ne ga kowa. A rayuwan nan shi nama abu ne na musamman kowa ya sani. Zai ƙara ma lafiya, zai ƙara inganta kyan jikinka. Fatarka za ta goge idan kana cin nama. Fuskar ka za ta ciku tayi ɓulɓul idan kana cin nama. Amma idan ya zama na ba ka cin nama, jikinka ma ba zai yi kyau yadda ya kamata ba. Shi nama tun daga kan kifi, kaza, rago, saniya, sa, kaza da sauran dangin dabbobi waɗanda sun halatta a ci to gaba ɗaya suna da muhimmanci ga lafiyar ɗan adam. Amma idan ya zama na muna wasa da cin su gaskiya, kumari na jikin mu ma za a lura ciwar baya fita daidai. Ba ma samun ƙiba ta zauna a jikin mu in har ba ma cin nama amma muddin za ka ci nama za ka yi ƙiba, za ka yi ƙiba. Wasu lokutan ma zai zama har ana ce maka "wane ka zama ƙato, ka yi ƙiba, ka zama lukuti" to duk me yake jawo wannan cin nama. Duk wani abu da yake yana gina jiki kamar su nama, nau'in nama dai in har kana cin sa jikinka zai yi kyau. Za ka goge, za ka yi murmur. Idan mutum ya yi kamar shekara biyar ma bai gan ka ba, daga baya ya gan ka ko ka yi wata tafiya ka dawo ya gan ka muddin kana yawan cin nama zai ce "kai wane? Kamar ba kai ɗinnan ba. Kamar ba kai da na sani ba".

Idan na rage abinci bana zubarwa. Nakan yi ƙoƙari na samu mabukaci na bashi ko kuma a cikin gida idan har akwai wanda bai ƙoshi ba, sai na tambaye shi na ce wa ne? Kana buƙatar wannan za ka iya cin yawa? Idan ya ce eh, sai na bashi hanya mafi sauƙi. Idan kuma ya ce baya ci to za mu ɗau wannan abincin ne mu nemi almajiri mu bashi ya ci. Sakamakon shi almajiri bai da kuɗin da zai iya siyan abincin ma ya ci ba ko dai yaushe ne yake samun abinci ba. Ka ga ko anan ka taimaka masa kuma kai ma Allah zai taimake ka. Sannan idan har aka rasa almajirin da za a ba wa wannan abincin to za mu iya amfani da hikima ta uku wajen baiwa dabbobi abincin su ci. Saboda idan ka zubar ka yi kuskure kuma ka tafka babban kuskure saboda kuskure ne wulakanta abinci ka zubar a ƙasa wani ma ya zo ya taka ya bi ta kai ba tare da ya sani ba. Shi ma ka ɓata masa takalminsa ko ka ɓata masa matufafunsa idan abincin ya tsalle zai iya taɓa jikinsa. Amma muddin idan kana da ɗabi'ar kyautatawa mutane za ka iya neman wasu ma agyen ka ba su tunda mabukata ne kuma suna buƙata. Amma idan ka zama shagulatun bangaro kai kawai idan ka ƙoshi ka watsar to wannan babban kuskure ne. Shi abinci ana so a nemi wanda bai ƙoshi ba a bashi ko wanda yake jin yunwa a bashi ba lallai sai almajiri ba. Akwai mabukata da dama, mabukata kuma iri iri ne. In har na ce ba zan taimakawa kowa ba, saide da na ci na rage na zubar to ni ma wata rana wata ƙila zan iya rasawa. Allah zai iya jarabta ta kuma da rashin abincin ko in kasa samunsa a kai a kai ya danna saba sakamakon me? Ina wulakanta abincin. Amma muddin kana da ɗabi'ar kyautatawa mutane kai da kanka, kai da kanka ba za ka taɓa bari ka zubar da abinci ba. Akwai kaji, akwai akuya, akwai tunkiya, akwai saniya, akwai rago. Duk waɗannan in ka basu raguwar abincin da ka cika rage za su ci. Za su ci wannan abincin kuma ba za su wulaƙanta ba. Kai ma ba za ka wulaƙanta ba. Su taimaka masu ma kai. Ba ma batun wulaƙanta a kan su dabbobin. Amma muddin kai kawai idan ka ci abinci ka zubar to wata rana kai ma za ka iya nema ka samu. Saboda duk wani abu mai muhimmanci musamman abinci wanda dole sai da shi ne za ka rayu kuma ya zamana a ci kana watsi da shi, kana zubar da shi ko ka bari wani ma ya zo ya taka ya bari. Wannan asara ke nan. Asara ce wannan. Amma muddin kana da ɗabi'ar kyautatawa, kana da ɗabi'ar mutuntawa to muddin ka ci abinci ka rage na san sai dai ka ɗauka ka kai wa wani shi ma ya ci ya amfana. To ai ni a ganina menene ribar kama idan ka zubar da abincin da wani zai iya ci ya ƙaru? Babu riba. Faɗuwa ce gare ka kai ma mallakin wannan abincin. Amma in har ya zamana za ka ɗauka ka kai wa wani ya ci. Ka amfana shi ma kuma ya amfana. Amma Allah na tuba menene amfanin ma ka ci abinci ka zubar? Babu amfani. Ba shi da amfani kuma ba shi da tushe. A al'adance, a addinance haramun ne babu kyau. Babu kyau. Wannan kowa ya sani. In har kana iya daraja kanka to tabbas za ka daraja raguwar abincinka. Domin raguwar abinci ba wai ya lalace ba ne, ba wai abinci ne mara kyau ba. Kawai ci kai ka rage kuma wani yana son yana buƙata amma ka ƙi ka kai masa. Ka ƙi ka kai masa shi ma ya ci, ya gode wa Allah kuma wannan godiyar da yayi ga Allah, Allah zai amsa kuma kai ma da ka ɗauka ka bashi za ta shafe ka. Domin albarkar Allah ba kan wanda ba ta fadawa. In dai kana da raban samun ta. To tabbas in dai kana ɗaukar raguwar abincinka ka ba wa wani ya amfana kai ma tabbas za ka amfana kuma ta hanyar da ba ka taɓa tunani ba. Kai ko da raguwar ruwa ne ka sha in dai ka san akwai wanda zai iya buƙata, ɗauki ka.

To, da farko dai idan na kamu da mura, abin da nake yi shine nakan ɗan jira kwana ɗaya, biyu. Saboda wata murar ba lalle tana buƙatar ka sha mata magani da gaggawa ba. Idan na ga kwana ɗaya murar nan ba ta tsaya ba, to zan yi ƙoƙari na je gurin masu chemist domin in yi musu bayanin abin da yake damuna, a ɗau magani a ba ni. Zan yi maganar yadda nake ji ga shi wannan likita da na je gurinsa a chemist na cikin unguwa. Idan ya ba ni magani, zan zo gida in zauna in ci gaba da amfani da wannan maganin. Bayan kwana biyu, idan na ji abin ya yi tsamari, zan garzaya asibiti da gaggawa domin a duba lafiyata. Shima idan na je wurin likita zan masa bayani cewar, "Likita ga maganin da na sha kafin na zo asibiti. Na sha magani kaza, na sha magani kaza kafin na zo asibiti." Sai na faɗa masa sunayen magungunan da na sha. Shi kuma a nan likita zai yi amfani da wannan magungunan ya ga to wanne ne ban sha ba sai ya rubuta min shi domin in samu murar ta sake ni. Ko da ma ba ka je asibiti ba, akwai hanyoyi da muke bi na gargajiya waɗanda kuma idan ka yi amfani da wannan hanyar za ka samu lafiya. Mura za ta rabu da kai. Za ka warke idan ka kamu da mura ke nan. Misali, ana iya haɗa kayan yaji irin su citta, kanamfari, masoro, ganyen shayi wanda yake mai yaji ne irin su tafarnuwa. A haɗa, a dafa, a tafasa, a tace maka ka sha. Idan wannan ma ka yi amfani da shi ba ka warke ba, to za ka iya samun a dafa maka kan, a yi maka roman kan akuya ko nama ya sha kayan yaji. Idan ka yi amfani da shi ka sha ko ka ci naman haɗi da roman, to tabbas da yardar Allah za ka iya samun waraka ma'ana ka warke daga wannan murar da kake fama da ita. A gargajiyance akwai hanyoyi da dama. Sannan akwai rop da muke amfani da shi wajen magance mura idan sanyi ya taɓa ka ko ka shaƙi sanyi da yawa, sanyin gari na yanayi na gari. To, za ka iya amfani da wannan ka sa shi a ruwan zafi ka shanye ruwan zafin ko kuma ka lakaci wannan rop ɗin ka shafa a gefen hancinka. Kai wasu ma waɗanda ba su da tsoron zafin rop ɗin sukan sa shi a cikin hancinsu su dinga shaƙa a hankali. Kana numfashi, kana shaƙa, kana shaƙa, kana fitarwa har hancinka ya sake. Akwai abubuwa, wasu dabaru da ake bi a gargajiyance ko a ilimance na zamani domin a warkar da mura kamar waɗanda na faɗa yanzu a farko. Amma dai babban matakin da nake ɗauka idan ba ni da lafiya irin ta mura, idan mura ta kama ni ke nan, ina garzayawa ga chemist na cikin unguwani. Idan ban samu sauƙi ba to zan tafi wajen likita in masa bayani kamar yadda na faɗa a farko. To wannan shine hanyar da nake bi wajen magance ita mura ɗin. Sannan za ka iya samun citta mai yaji ka tauna ta ka haɗiye ko kuma ka sa ta a ruwan zafi. Idan ta yi laushi ka tauna ka haɗiye ko kuma ka jajjaga ta. Idan ta jajjagu ka dafa ka yi shayi da ita. Ka dafa ka sa ta a cikin tukunya ka zuba ruwa ka dafa shayi ka dinga sha. Wasu ma sukan haɗa da rop domin a samu murar ta lafa ko kuma ta tafi gaba ɗaya dindindin lokaci guda ba tare da an sha wahala ko an sha fama ba. To waɗannan su ni ɗe hanyoyin da nake bi wajen magance mura idan ta kama ni. Duk da na fi amfani da maganin bature na zamani da muke ciki yanzu.

Launin tawadar da nake amfani da shi, shine tawadar ruwan biyu wanda a shi shine muke yawan amfani da shi wajen rubuce-rubucen takardu. Kamar yanzu zan rubuta wasiƙa ko zan rubuta takardar neman aiki da wannan alƙalami na biro na zamani da shi muka fi amfani a wannan zamani da muke ciki. Sannan akwai tawada tamu ta gargajiya wacce malamai-- malamanmu tun iyaye da kakanni suke amfani da ita. Domin tura saƙo zuwa ga masarauta, zuwa masarauta ko kuma rubutu na addinin Islama. In za a rubuta Alqur'ani mai girma, ana amfani da tawada, baƙar tawada, baƙar tawada da ita ake amfani wajen rubutun Arabiya na Islama kenan. Tun iyaye da kakanni kuma har kawo yau ba a daina amfani da wannan tawadar ba. Da ita ake amfani. Shi ko wancan nau'i na biro irin na zamani, alƙalamin rubutu na zamani to koriyar tawada ce, koriyar tawada ce da ita muke amfani wajen rubutu na zamani. Ba don kar in ce na yi zakkia ba, da sai na ce tawada irin ta maka wacce muke amfani da ita muyi rubutu a allonmu na makaranta ta zamani. Ita ma da sai in sa ta jinsin tawada. To amma mu dai abin da ya zama mafi muhimmanci tawada kala biyu muke da ita. Akwai ta biro irin na zamani. Sannan akwai wacce ake amfani-- tawadar da ake amfani da ita baƙa da alƙalami wanda aka gada tun iyaye da kakanni. To da wannan nake cewa ni dai tawada launi biyu na sani kuma dukkansu ina amfani da su. Walau na je bangaren makaranta ta addinin musulunci ko kuma wancan biro wanda yake da koriyar tawada idan na je makaranta irin ta boko ta zamani. To ni dai da shi nake amfani. Akasari ma na fi amfani da tawadar biro koriya, biro na zamani kenan. Da ita ce nake yawan amfani a ko da yaushe. Don ko yau ko ɗazu na yi amfani da tawada koriya irin ta biro na yi rubutu na aike ɗan uwana domin ya siyo mini katin waya. To duk da a wasu bangaroran za ka iya samun wasu nau'o'in tawada wanda mu a nan ba da su muke amfani ba. Amma mu dai nan tawada ɗaya ce muke biyu, ɗaya ce zuwa biyu ko uku. Akwai jar tawada wacce ake amfani da ita wajen duba ayyuka na ƴan makaranta idan an ba su aikin gida ko aikin aji. Jan biro kenan. Sannan akwai tawada baƙa wacce ake amfani da ita wajen rubutun Islama. Sannan akwai biro tawada ta biro koriya wacce ake amfani da ita wajen yin rubutu ko wanne iri ne. Musamman a makaranta tamu ta zamani wacce ake kai yara domin su nemo ilimi. To amma babban al'amarin shi ne ita tawada baƙa ita muka sani ana cewa tawada. Baƙar tawada wacce ake amfani da ita a Islama makaranta kenan, a makarantar Islama.

Hanyar da nake bi na yi wa abokan cinikayya magana ita ce hanyar tausasa kalamai, yin fara'a, magana mai daɗi da janye su da hira. Muna yin cinikayyar mu sannan na ja su kuma da hira. Riba biyu kenan. Za su ji daɗin sayayyar kaya a wurina sannan ni ma kuma ina faranta musu ransu, ina faranta musu ransu. Ba zai yu a ce ka zo wurina a matsayinka na abokin cinikayyata, kana sayayya kuma ina ɗaga maka murya, ina maka hayaniya. Wannan ba hanya ce da ta dace wajen yin cinikayya ba. Duk inda ɗan kasuwa yake kuma yana da abokanan cinikayya da yawa, in dai ya saba yana yi, zai zama mai faran-faran, mai son mutane, mai son yaga jama'a ta zo ta cika masa shagonsa ko kuma wajen da yake aikinsa. Domin me? Ta haka ne za ka samu cewar kasuwancin ka ma yana yawan tafiya. Idan ka kawo kaya yana yawan ƙarewa. Amma idan ya zama na kai da an zo wurinka za ka ciko ne, kawo kuɗin, ɗauki ka tafi. To, watakila wannan kostoman da ka yi wa haka ko in ce abokin cinikayyar da ka yi wa wannan maganar mara daɗi zai iya juyowa ya kalle ka amma ba lallai ya ce maka kome ba kuma kai ma gobe ba lallai ka ƙara ganinsa a shagonka ya zo sayayya ba ko kuma a kamfaninka ya zo sayayya ba. Kawai abin da aka fi so, ka zama mai faran-faran, ma'ana mai fara'a kuma ka zamo mai yawan fara'ar ita kanta. Ya zama na kana iya maganganu masu daɗi. Kar ya zama na kawai a cikin abokanka ne wai za ka dinga yin fara'a kana dariya har wurin cinikayyarka. Saboda in ba cinikayya ai babu kai. Amma muddin za ka daɗaɗawa abokin cinikayyarka, za ka faranta masa rai, za ka iya kawo masa maruwa ya sha. In ka ga dama ma za ka iya kawo masa lemo ya sha, duk damme saboda ka janye hankalinsa gaba ɗaya in ya zo kasuwa ya zama na wurinka yake zuwa. Amma matuƙar za a ce ka yi, duk ba ka iya wannan tarairayar ga abokin cinikayya ba. Tabbas wata rana wani zai janye maka shi. Kyautatawa tana da yawa, hanyoyin kyautatawa abokin cinikayya suna da yawa. Ta haka ne ake samu a siye su. Musamman iya magana. Ba wai abincin ma da za ka kawo masa ba. Iya magana. In har za ka zamo mai iya magana, mai daɗaɗawa kwastoma, to tabbas za ka janye ra'ayinsa. Zai ji in ma ba a wurinka ya zo ya yi sayayyar kayayyaki ba, zai ji kamar ma shi fa bai siyi kaya masu kyau ba. Watakila ma a cikin kasuwar taku akwai wanda yana kawo kaya waɗanda suka fi naka kyau amma sakamakon yadda kake jan abokin cinikayya a jiki, kana yi masa magana mai daɗi, sai ka janye shi, sai ka siye shi, sai ka ƙalace shi gaba ɗaya ya dawo gun ka, ya zama na ma bai zuwa wurin wancan ko kuma ma bai marmarin zuwa wurin wancan da yake kawo kayan masu kyau. Sannan babban abu a cikin janye hankalin kwastoma ko kuma yadda ma za ka yi masa magana ɗin, akwai sauƙin kaya. In kana da rangwame, kana da sauƙin farashi. Ita kanta babbar magana ce mai daɗi ga kwastoma. Ba wai sai in ka ce masa, "A'a, wane zo zauna ga wuri, me kake so, me za a kawo maka? Bare ga ruwa ma, ga lemu kai ku kawo masa lemu." Ba iya wannan yake bukata ba. Ka yi masa magana ta hanyar yi masa sauƙi a kan farashi. Watakila a can wurin yana samu, watakila a wancan kantin yana samun, yana samun ana siyar masa da hoda ta shafawa ta kwalliya akan naira ɗari biyar. Kai kuma in ya zo in har ka san in ka siyar masa ƙasa da ɗari biyar ɗin nan ba za ka fadi ba, akwai samu a ciki, kai kuma sai ka sayar masa ɗari huɗu da saba'in ko ɗari huɗu da hamsin. Ka ga ka janye shi, ka janye ra'ayinsa da wannan sauƙin da ka yi masa kuma kai ma ka samu, shi ma ya samu rangwame. Watakila wannan sauƙin da ka yi masa ma ya ƙara samu isassun kuɗin motar da za su kai shi gida ba tare da ya taku raba. To yin sauƙi a farashi shi ma magana ce mai daɗi ta hanyar janye hankalin.

Unguwar mu dai ta kasance unguwa ce ta matsakai ta ƙarfi. Kuma unguwa ce tsohuwar unguwa wacce tun iyaye da kakanni ni kaina a haka na taso naga wan nan unguwa. Muna da masallatai har guda biyu zuwa uku. Duk da dai ɗaya daga ciki yayi nisa daga inda nake. Amma mun kasance unguwa ce wacce ta taso cikin haɗin kai. Babba yana iya tsawatarwa da na ƙasa da shi ba tare da mahaifinsa ya fito ya nuna ƙorafin cewar bai ji daɗi ba. Sannan akwai islamiyya. Akwai kuma makaranta ta zamani wacce a turanci muke cewa private school. Ma'ana makarantar kanka wacce ta ka ce ka buɗe don ka yi kasuwancin ka kuma ka koya wa yara ilimi mai inganci. Unguwar mu babu kwalta. Birji ne gwamnati ta zo ta gyara, ta zuba ƙasa, ta sa motocin dandaɓe wa na aikin titi suka zo suka dandaɓe mana. Sannan akwai lambatu kwalbati hannu biyu masu kyau. Ko ince hannu ɗaya. Duk da dai ɗaya hannun 'yan unguwa ne suka haɗu suka yi ta. Sannan akwai mai cajin waya wanda idan wayarka cajin ta ya ɗauke zaka bashi ya caja ma. In ka zo karɓa ka biya shi kuɗi ya ba ka. Sannan akwai shagon da ake POS ma'ana hanyar cire kuɗi ta zamani. Sannan akwai kanti guda biyu. Akwai wajen mai kayan miya wanda a nan muke zuwa mu sayi kayan miya don mu ci abincin mu da daɗi. Sannan akwai mai niƙa wanda yana nan kullum yana niƙawa mutane a tumatir ko wake domin yin abinci, domin gudanar da abinci. Sannan akwai matasa da suke ɗan yin harkocinsu kamar sayar da rake. Sannan akwai masu yin gugar kaya su goge maka ka biya su. Sannan akwai mai gurasa da nama. Shi ma duk me dan ya rage wa mutane raɗaɗan rashin abinci shi ma ya samu kai ma ka samu. Ka siya ka ci ka ƙoshi shi ma ya samu kuɗi. To wannan shine yanayin da unguwar mu take. Sannan akwai gidaje wasu na bulon siminti wasu na ƙasa. Duk da dama yanayin juyawar zamani ne yake sa a ga cewar ƙarshe ma babu gidajen ƙasa. Duk ya koma na bulo na zamani na siminti. Babu gate a farkon unguwar mu haka babu gate a ƙarshen fita daga unguwar mu. Haka muke rayuwa kuma cikin tsarewar Ubangiji. Amma muna sa ran wata rana za mu samu kwalta titi mai kyau ke nan. Wanda da haka ne za mu dinga zirga-zirgan mu cikin kwanciyar hankali cikin jin daɗi babu wasu kwazazzabai ko kuma ruwa ya zo ya dinga kwanciya kuma muna sa ran hakan. Amma a halin yanzu unguwar mu babu kwalta a cikinta. Sannan akwai wanda yana yin sana'ar sayar da itace duk a cikin wannan layin namu mai albarka. Sannan akwai wanda yake sayar da kankana, lemu, abarba duka duk a cikin wannan layin namun.

Ina tofa miyau a gurin da yake mutane basa zama. Amma muddin mutane suna zama a wannan gurin, bazan taɓa zuba miyau a gurin ba. Ko da na zubar a can gefe amma kusa da inda mutane suke zama, zansa ƙasa na rufe. Saboda me? Wani yawunsa ko miyau ɗinsa yana ɗauke da wata ƙwayar cutar wacce idan ka tofar baka rufe ta da ƙasa ba to zaka cutar da wani. Saboda wani wata cutar tana bin iska kuma wani zai iya ɗaukar ta. Amma shisa nake rufewa idan na zubar. Sannan nakan yi ƙoƙari na zubar da miyau ɗina a inda ya zamana. Guri ne wanda dama, matattarar dattine babu wani wanda zai kusanci gurin. Ko don kiyaye lafiyar kanka da ta al'umma da ta ƴan'uwanka da ta abokanka ya zama dole ka samu guri wanda yake keɓantacce ne don ka tofar da yawu ko ka tofar da majina. Amma tofar da yawu a gurin da yake mazaunar mutane ne kuskure ne. Sannan zaka iya cutar da lafiyarka ko ka cutar da lafiyar wani. Ko kuma zaka iya tofar da miyau a inda mutane suke zama. Wani ya zo ya zauna a gurin ba tare da shi ya kula ba, kaga ka ɓata masa tufafinsa. Sannan wataƙila a cikin miyau ɗinka ya zama akwai jini. Kayansa ba lallai su yi ibada ba. Bazai iya yin sallah da wannan kayan ba. Amma idan har kana kiyayewa ko ina idan har ina kiyayewa a ko da yaushe to zai zamana mun tsaftace muhalinmu bamu ɓata shi ba. Sannan wasu ma a jikin bango suke tofa miyau wanda kuskure ne ba daidai ba ne ba. Wani zai iya zuwa ya jingina nan ma ka ɓata masa kaya. Sannan kyawun bangon ma ka rage shi. Wani in ya kalla zai ji ba daɗi. To don haka ni ina ƙoƙari in tofar da miyau a inda nasan an ware domin tofar da miyau ko kuma inna tofar ma a kan hanya in sa ƙasa na rufe shi. Wannan shine hanya babba wacce aka fi so. Ka tsaftace muhalin ka sannan kuma baka ƙuntata wa kowa ba. Shine ka samu guri wanda yake ya dace ka tofar da miyau ka tofar. Amma saɓanin haka karka yi haka. Karka tofar inda yake ana iya yin ibada a gurin. Karka tofar inda yake ana iya zuwa a yi wanka kai ko a banɗaki ka zubar da yawu ya kama miyau kai ya kamata ka sa ruwa ka kora shi ya bita hanyar da ruwa mara kyau yake wucewa ya fita. Amma tabbas ina zubar da miyau a inda nasan bazan tayarwa da wani zuciya ba. Bazan sa mutum ya ji tamkar yana son yayi amai ba ya yi hararwa. Duk wannan bazan yi ƙoƙarin yi wannan ba saboda nasan kuskure ne. Kuskure ne ka zubar da miyau a inda in wani ya gani hankalinsa zai tashi. Wani ma zai ji ba daɗi. Dalilin zubar da miyau idan a cikin mutane wani zai iya yin furucin da kai kanka in ka ji zaka ji ba daɗi sai ka yi dana sani ma. Wani sai ya maka baki ma ya zamana ya yi maka baki har ta kai ga wani abu ma mara kyau zai iya samun ka. Ba fata muke ba.

Ina zuwa kasuwa a duk lokacin da nake da burin siyan wani abu ko nake da ra'ayin siyan wani abu idan na samu kuɗi. Shi shiga kasuwa ai nau'i nau'i ne ko in ce kala kala ne. Akwai kasuwar da kake zuwa domin nemo nemawa kanka kuɗi, wanda a nan kasuwa kake harkokin ka na yau da kullum. Akwai zuwa kasuwar da zakayi kuma wanda kawai zaka je ne domin siyo wani abu wanda babu shi ma a kasuwar ku. Misali, za ka iya jin kana so kaje ka siyo tufafi a kasuwar saida kayan sawa. Za kaji kana buƙatar ka shiga kasuwa don siyo rago don yin wata hidima da ta taso ko bikin sallah ko bikin suna ko ma wane irin biki ne zaka iya yin siyo rago ka yanka a ci naman sa. Sannan ina zuwa kasuwa a duk ranar da na samu dama. Ina zuwa kasuwa domin na yo siyayyar abinda nake da bukata. Kamar yadda na faɗa, shi zuwa kasuwa kala kala ne. Wani zai je kasuwa kawai don ya siyo ridi. Wani zai je kasuwa kawai don ya siyo wasu ƙarafuna. Wani dai zai je kasuwa don ya siyo wuka da zai yanka abubuwan ci na yau da kullum a gida. Wani kuma zai shiga kasuwa kawai domin ya kai wa abokinsa ziyara, so kaga a wannan duk wadannan abubuwan da na fada, nakan iya yinsu a duk lokacin da naga dama, duk lokacin da nake da isashen time ko kuma duk lokacin da nake da isashen lokaci ba zan je kasuwa ba. To sai naje kasuwa na yo siyayya irin wacce nake so. Amma saɓanin haka ni sai na daɗe ma ban je kasuwa ba gaskiya. Amma kasuwar da nake zuwa don neman kuɗi nawa na kaina kusan kullum ma sai na shaye ta. Sai dai in bamu da aiki ne babu wani abu da zamu yi. To. Sannan kuma zuwa kasuwa ma za ka iya ba da saƙo wani ya siyo maka abun da kake so. Ba lallai ni sai naje da kaina ba. Zan iya bada saƙo a taho mun da abun da nake muradi. Ba lallai sai naje da kaina ba. Ita kasuwa wasu ma sai sun samu lokaci suke iya zuwanta. Amma wani ba zai iya zuwa ya ajiye aikin da yake yi kuma ya tafi kasuwa siyo wani abu daban ba. Tabbas zuwa kasuwa wani sai ya samu lokaci. Wani ma in zai je kasuwar sai dai ya bada saƙo kamar yadda na faɗa a baya. To kowa da yadda yake zuwa kasuwa amma ni dai nakan je kasuwa yayin da nake da kuɗi. Naga zan iya siyo sabuwar riga ko sabon takalmi ko sabuwar hula. Duk nakan yi ƙoƙari na yi amfani da wannan damar da na samu domin siyayyar abun da nake buƙata.

Gaskiya bana duba lambar QR, saboda akasari mu wanan yankin mu ma ba ma amfani da QR code. Akasari kawai muna yin siyayya ne kai tsaye ko kuma mu tura wani abu da muke son tura ta hanyar tura document a hanyar zamani. Gaskiya ni bana duba lambar QR, hatsali ma ni bani da wani sani a kanta sosai. Amma sai dai na san ana iya ɗaukar sunan asusunka ta QR code, ana iya tura kuɗi ta QR, ana iya fito da wani bayanan sirri ta hanyar QR. To ni dai shine iya abun da na sani akan QR amma gaskiya ni bana amfani da wani QR ko kuma duba lambar QR. Hatsali ma bani da wani sani a kansa. Amma wasu da dama sun san menene lambar QR ɗin ma. Amma ni dai gaskiya bani da wani sani ko wata masaniya da zan iya yin ci kakken bayani akan QR, akan lambar QR.

To mu dai a nan Hausawa muna amfani da ranar haihuwarmu idan ta zagayo muyi bikin wannan rana dai dai da ƙarfinmu, dai dai yadda zamu iya. Ba ma zaƙewa kuma ba ma nuna cewar mu mun kai lallai sai mun yi wannan abin. Wasu ma da dama ba sa yi, wasu ba sa yi, sai dai kawai waɗanda suke da ra'ayin yin wannan bikin ranar haihuwar ta su. Musamman ni, ni ban taɓa yin bikin ranar haihuwa ba kamar yadda ake cewa a turance "Birthday, happy birthday." Mu a nan ba mu fiye yi ba amma wasu gaskiya suna yi. Misali kamar a cikin ƙannena akwai waɗanda suna yi idan lokaci ya ba su dama, idan suna da wadatar da za su yi to sukan je su siyo kek, su zo su yanka da yan lemuka su yi murnar su dai-dai gwargwado, dai-dai yadda za su iya. Amma mu anan ba kowa ne yake da ra'ayin yin wannan bikin ranar haihuwar ba.

Gaskiya bana kwana a kan gado amma a kan katifa nake kwana. Kuma ba a ƙasa nake kwana ba. A kan katifa nake amma katifar tana kan ƙasa. Saboda bani da damar da zan sayi gado kuma bani da aure balle matata tazo da nata gadon mu amfana. Amma kuma ina jin daɗin kwanciya a kan katifar saboda jikina baya min ciwo idan na tashi daga bacci ko idan na farka daga bacci. Ina jin daɗi kuma ina alfahari da wannan katifar da nake kwana akai. Bana damuwa, bana jin haushi. Na san komai lokaci ne idan dama ta bani dama zan iya sayan gadon ma na yi amfani da shi ko da ba yanzu ba. Amma tabbas ko yanzu na ji katifar da nake kwanciya akai tana samin ciwon jiki, to zan ɗau mataki ta hanyar canja sabuwa ko kuma na ɗau wata hanya wacce na san zata sa in daina jin wannan ciwon jikin. Saboda so da dama masu kwanciya a kan katifa wacce ba ta da kyau, jikinsu ya kamasu ciwo ko su je su kamu da ciwon baya ma. Amma ni dai gaskiya idan, idan na kwanta ina tashi jikina baya min ciwo kuma ina jin daɗi sosai. Su kansu masu kwanciya a gadon ba lallai su gaya mana wani jin daɗi ba. Kawai dai su suna sama ne mu muna ƙasa. Ni a ganina kamar wannan shine bambancin. Bambanci kaɗan ne da mai kwana a gado da mai kwana a katifa. Musamman idan katifarka tana da tudu. To, da kai da mai gadon ma ba ku da wani bambanci kawai. Shi dai ya kak kare da katakwaye ya ɗora katifarsa a sama. Kai kuma katifarka ce gaba ɗayanta tsayinta ya zo daidai da gadon ma. Domin akwai katifar da tana daidai da gado ne. Tsayinsu ɗaya, faɗinsu ɗaya. Amma dai ni a katifa nake kwanciya kuma ina jin daɗin kwanciya ma a hakan sosai. Tunda an ce guntun gatarinka ya fi sari ka noƙe ko kuma ya fi sari ka bani. To shi yasa nake jin daɗin kwanciya a katifa tunda ita ce gare ni. Kuma katifa ce mai kyau, mai inganci, ba ta sa min ciwon baya, ba ta sa min ciwon jiki ko kuma na jima na gaji da ita duk bana jin wannan sakamakon me. Katifa ce mai kyau, lafiyayya. Amma bana kwana a ƙasa ko kuma an ce a ƙasan ne tunda ba a kan tudun gadon nake ba.

Eh, babban bikin da na fi so shine bikin ɗaurin aure. Saboda a nan ne za ka zo ka nuna wa mutum farin cikin da kake yi a ranar bikinsa. Zai ji daɗi, zai ji nishaɗi, zai ji farin ciki. Idan aka zo aka yi cincirundo aka cika, aka taru, wannan taron bikin ba ƙaramin sanya mutane farin ciki yake ba. Duk da akai akwai bukukuwa, akwai biki-biki kala-kala waɗanda suna saka mutum farin ciki kuma da nishaɗi fiye da yadda ma ake tunani. To amma bikin ɗaurin aure shine bikin wanda za ka zo ka taya mutum farin cikin da yake yi a wannan rana. Sannan za ka nuna masa cewa ƙwarai ka damu da shi. Saboda babu wata rana a cikin manya-manyan ranaku da muke da su na bukukuwa. To, bikin ɗaurin aure yana ɗaya daga cikin bikin da za ka zo ka nuna wa mutum irin yadda ka damu da shi. Muna ɗaukar gudummawa mu ba da, duk don saboda mu nuna farin cikinmu ga wanda ake yi wa wannan ɗaurin auren. To, ni irin wannan bikin yana ɗaya daga cikin bikin wanda na fi so a rayuwata. Domin idan mutum ya gayyace ka ko ni kaina idan na gayyace ka bikin ɗaurin aurena ba ka zo ba, ba zan ji daɗi ba. Zan ji haushi, zan iya yin fushi. Wasu ma har su ji wai bari su daina wa mutum magana, wanda kuskure ne wannan. Amma dai za ka zo ka taya mutum murna. Shi ne zai ga cewar ka damu da shi, kana son mu'amala da shi kuma yaya matsayinsa ma yake a wurinka. To, ni wannan bikin yana burge ni kuma ina jin daɗi. Abu ne wanda addinin Musulunci ya zo mana da shi kuma kowane addini ma ana yin bikin ɗaurin aure. Za ka gayyace abokan arziki, za ka gayyace 'yan uwa, za ka gayyace kowa da kowa da ka san zai iya taya kamurna. Kai mutum ko da ba abokinka ba ne, ai akwai zumunci irin na unguwa, akwai zumunci irin na wannan ɗan bayan layinmu ne. Na san shi, ya san ni. Akwai mutunci tsakanin iyaye da, iyaye na da nashi. To, idan bikina ya zo dole zan gayyace ka. Bikin ɗaurin aurena, ɗaurin aurena idan ya zo dole zan gayyace ka ko don ka taya ni murnar da nake ciki a wannan rana. Amma saɓanin haka, ba lallai in gane cewa kana farin ciki da wannan ranar tawa ta bikina ba in har ba ka zo ba. Kuma duk cikar da ake yi ta mutane, idan wani bai zo maka bikinka ba za ka iya ganewa. Musamman idan yana da kusanci da kai ko kuma akwai mutuntaka tsakaninku sosai ko da ta nesa ce. Amma in bai zo ba za ka gane. Duk da wasu za ka ce musu ka zo bikin ma su ce, "Ai ba su gane ba. Ba su gane ka ba kai. Ba su gane ma ka zo bikin nasu ba." Saboda me? Wani yana iya ruɗewa saboda murna. Zai ga mutane faran-faran, kowa yana yi masa dariya, yana sa masa albarka, yana yi masa fatan alheri. So, dole ba lallai ka tuna da cewa wannan, Wane bai zo ba ko Usman bai zo bikina ba ko Abubakar fa bai zo bikina ba.

Hanyar da nake bi wajen jira a layi shine in jira lokacina ya zo. Idan na zo na tarar da mutane goma, zan bi bayan na goma ne ya zama na ni ne na sha ɗaya. Amma ba daidai ba ne na zo na tarar da mutum goma a layi suna jira, ni kuma na wuce can gaba ya zama na in ce na je na datsi kan mutum na takwas, na shiga gabansa. Ai ban yi adalci ba. Amma muddin idan na zo na jira, na hau layin, na hau ƙarshen baya, to wannan kam na yi adalci, na yi wa kaina adalci. Su ma waɗanda na zo na tarar na yi musu adalci. Amma idan ya zama na ba na jira, kawai da na zo zan shige ne in kutsa, in je gurin waɗanda tun safe suke a gurin, ni kuma wataƙila sai da rana na zo. Idan nayi haka ban yi wa kaina adalci ba. Amma muddin ina zuwa na zo na tarar da mutum goma, to zan zauna a bayan na goma ni na zama na sha ɗaya. Amma ba zai yiwu a ce kai bai zama na kai ba ka jira ba. Wataƙila idan na zo na shiga tsakiya, na raba tsakiya na shiga, to wataƙila zan tada tarzomar da idan wani abu ake jira za a taimake mu da shi ko za a yi mana alfarma. Gaba ɗaya ma sai a kore mu a ƙi mana wannan abin gaba ɗaya. Amma idan ya zama na da zarar ka je ka bi ƙa'ida, kowa zai samu abin da ya zo nema, kowa zai samu abin da yake bukata. Amma muddin za ka je ka zauna, kana tada tarzoma a gurin da ya zama na layi, za ka bi ko za ka jira a zo ai maka wannan abin da kake bukata. Sai ka zo ka shiga tsakiya ko ka shiga gaba. Dole za a ce ba ka kyauta ba. Kuma waɗannan waɗanda suka riga kaɗan su ma ba za su jidaɗi ba. Ni ma ba zan jiraɗi ba idan har na san me nake yi. Amma za ka ga wani da ya zo kawai zai je ya shiga gaba. Ba ya jira, ba ya neman izini. Wataƙila za ka iya zuwa kana da uzuri ko kuma wataƙila zan iya zuwa ina da uzurin da nake so lallailalai. Ba zan iya jiran layi ba. To amma ya zam-- amma idan ban nemi alfarma ba to zan tada rigima ne. In har ka zo katar da layi ko kuma duk lokacin da na zo na tarar da layi, idan har ina da wani uzuri da zai sa ba zan iya jira ba ko wanda ya sa ba zan iya jira ba, to tabbas zan nemi izini a gurin waɗanda suka riga ni zuwa in ce, "don Allah ga damuwa ta ku taimaka min na shiga gaba domin in samu in karɓi wannan saƙon, in tafi in je in tarar da waccan matsalar ta ita ma in magance ta." To idan sun yi kyan kai za su bar ni in shiga gaban domin in karɓi wannan abin in tafiyata. Amma jiran layi yana da kyau. Idan har an riga ni zan jira. Duk da ni na san ba mutum ne mai son jira ba amma akwai abin da ya zama dole sai ka jira layi ya zo kanka. Rashin nuna haƙuri yakan haifar mana da matsala idan mun zo wajen jiran layi. Amma matuƙar za ka zauna kai kullum ba za ka jira layi ba, to za ka zo ka watse al'amarin ma. Abin ya zo bai yiwu ba, kai ba ka samu ba, ni ban samu ba, nai mana asara wanda ba haka ake fata ba kuma babu wanda ma zai fatan hakan. Shi duk inda aka ce abu ne sai an jira layi, to dole yana buƙatar haƙuri, juriya da neman alfarma ko neman izini. Idan na ce neman izini ya zama dole sai ka tambayi wanda ya riga ka zuwa cewar kana so ka shiga gaba ko kana so ka shiga tsakiya don samun sauƙin jira saboda kana da wani uzurin a can wani guri daban. Amma idan ya zama na ba ka yin wannan, ba ka neman wannan izinin ko dama a gurin waɗanda suka riga ka zuwa kai ka ce wai ba za ka iya jira ba to za ka iya ɓata lamarin. Amma tabbas jira a layi yana da matuƙar muhimmanci saboda shi ne zai sa a samu haɗin kan da za a yi gudanar da wannan harkar ko za a gudanar da wannan al'amarin. Wataƙila ma a banki ne ka zo cirar kuɗi. To idan ka ce ba za ka bi layi ba ko ba za ka jira layi ba ko ba za ka jira a layi ba, to tabbas za ka tada tarzoma saboda waɗanda suka riga ka zuwa ba fa za su amince ka shiga gabansu ba. Jira a layi abu ne mai kyau. Wajibina ne in jira layi idan an riga ni.

Hanyar da nake bi wajen neman izinin hutu shine nakan rubuta takarda sai na tura ga ofishin da suke da alhakin ba da wannan hutu. Amma sakamakon haka bana yin abin daka, na ce wai bari na ɗauki hutu da kaina ba tare da na nemi izini ba saboda kuskure ne ma wannan a ce wai ban nemi izini ba kawai na tafi hutu. Tinda ai kowane guri akwai shugabanci, kowane guri akwai shugabanci amma muddin ka ce matsala gaba ɗaya. Aikin da kake taƙama da shi za'a iya sauke ka, a ɗoronu ko a rage ma matsayi. Amma muddin idan kana da wannan ƙoƙarin rubuta takardar izinin hutu, in sha Allahu za ku dinga daidaita da mutanen wajen aikin kuma ana yi shugabannin aikinku ke nan. To ni dai wannan hanya nake bi ta bin tsarin kamfani domin kar na jine abin da zai zama na ba wanda ya ji daɗi daga ni har manyana su ana abu da ka ke nan. Shi yasa kowane guri ake saka shugabanci. Ba'a yin abu da ka ko kuma ya zama na ka yi abin kara zube ko an yi abin kara zube. To ni gaskiya ina bin tsarin da kamfanin, dokokin kamfani suka zo da shi. To shine hanyar da nake bi wajen neman izinin hutu ke nan. Amma bana yin gaggawa, bana yin abu da ka birin ba kan gado dinnan saboda wasu haka suke yi a guraren ayyukansu. Zasu, zai zama na ba sa neman komai kawai ba sa neman izini da sun tashi. Kai tsaye suke uzurinsu su tafi suyi hutunsu. Sai sun dawo kuma su rasa yarda zasu sayi ta bada haƙuri, su yi ta faman bada haƙuri. Suna magiya akan a yafe musu kuskuren da sukayi wanda ba daidai bane gaskiya.